Ina yin shara ɗakina sau biyu a rana. Da safe nakan share ɗakina sannan da yammama nakan share ɗakina. Domin tsafta tana daga cikin abun da yake kawo cikakkiyar lafiya ta jiki da ta rayuwa ga baki ɗaya. Shi yasa nake ƙoƙari wajen share ɗakina sau biyu a kowace rana.

Ƙwarai ina yin tsalle a igiya. Tsalle a igiya yana daga cikin nau'in exercise ɗin da nake so, sannan kuma yana rage min nauyin jikina. Ina jin daɗi idan na yi tsalle a igiya saboda yana rage min nauyin da jikina yake yi, sannan kuma yana ƙara min lafiya.

Ina amfani da ragowar abinci wajen ba da wa'inda suke da bukata. Idan na rage abinci na kan yi kyautar shi, sai in ba wa wa'inda suke bukata. Kar na bar shi na ajiye shi ya lalace. Wani kuma lokacin idan ban samu wanda yake da bukata ba, na kan ajiye a firij. Idan na samu dama, in ɗumama shi in yi amfani da shi in ci.

Ina son jin nau'o'in kiɗa guda biyu. Nau'in kiɗa irin na mu na Hausa, na waƙoƙin Hausa na soyayya da na ban dariya. Ina jin daɗin sauraron wannan nau'in kiɗa, sannan ina sauraron nau'in kiɗa na Indiya. Waƙoƙin Indiya waƙoƙi ne da nake son in saurara. Suna min daɗi a cikin rai na kuma suna sa min shauki a ciki.

Kwarai, ina cire takalma a gida idan zan yi ra'ayuwata ta cikin gida. Nakan saka safa ne in yi yawo da ita a cikin gida, a cikin ɗaki idan na fito sakar gida kuma nakan sa takalmi na yi yawo da shi a cikin gida saboda ayyukana na yau da gobe.

Ina amfani da launin jaka guda biyu wurin ajiyar kuɗi. Launi na farko ita ce baƙa, ina amfani da ita wajen ajiye kuɗina wanda nake amfani da su ta buƙata ta musamman ba na yau da gobe ba. Wannan sai buƙata ta taso ta musamman nake amfani da ita. Ita kuma ɗayar mai launin kalar ruwan rawaya, nakan amfani da ita ne wajen ajiye kuɗina na yau da kullum. In zan fita da ita nake amfani, in zai yi aiki in yi ce fane najakar da nake saka kuɗi a ciki.

Ina iya zuwa wurare da wuri. Duk lokacin da aka bani na zuwa wuri, ina ƙoƙari wurin cika alƙawari na ga na je da wuri. Bana so jinkirin nan da mutane suke yi da cewa wai African time bana yin wannan. Ina yin amfani da lokacina wajen tafiya da wuri sabida shine cikar mutuntaka.

Ƙwarai ina karanta jarida saboda in san labaran da ke faruwa a ƙasashen duniya da kuma ƙasata da garina gaba ɗaya. Saboda haka nake sauraron jarida. Nakan saurari jarida wajen sanarwar abubuwan da suke faruwa na yau da gobe. Tabbas ina karanta jarida.

A'a, bana cije farce saboda cije farce baya daga cikin kyakkyawar al'ada da al'adar Hausa fulani. So bana ciza farce, dabi'a ta mai kyau ce. Bana daga cikin mutanen da suke cije farce. Cije farce al'ada ta ba shi da kyau.

Ina da amfani da nau'in apps da yawa a cikin wayata na yau da gobe. Su ne WhatsApp da kuma Facebook da kuma Twitter. Waɗannan nau'ikan guda uku ina amfani da su a hayanan yau da gobe. Ina amfani da su kullum da kullum.

Kwarai ina sauraron rediyo, saboda sauraron rediyo yana sa ni nishaɗi. Sannan kuma ina ƙaruwa da ilimin muka da kuma faɗakarwa da ake faɗakarwa a rediyo. Sannan kuma ina sauraron abin da yake faruwa a ƙari na da duniya baki daya. Saboda haka ina sauraron rediyo.

Ina son nau'in abin sha da aka haɗa da orange. Lemon zaƙi ke nan, sannan ina son nau'in abin sha da aka haɗa da pineapple shi ma yana min daɗi a raina. Sannan ina amfani da lemon da aka haɗa da mangwaro shi ma yana yi min daɗi a raina.